Assalamu Alaikum. To kowace rana a mako tana da kyau sai dai mu a wajen mu ranar da tafi kyau ita ce ranar Juma'a. Ranar Juma'a rana ce mai kyau a wajen mu saboda sallar Juma'a da zamu je. To bayan sallar Juma'a ma akwai abubuwa na sunnah da muke yi. Akwai su karatun Kur'ani, su zikiri, abubuwa dai kala kala ake yi ranar Juma'a, Friday kenan. Don haka ranar Friday tana da to kowace rana tana da ta ta muhimmancin amma dai ranar Friday yana da kyau. Sannan kuma bayan ranar Friday akwai weekend. Ranakun weekend da nake son yi dai saboda hutu. Ranakun weekend kamar Asabar da Lahadi saboda hutawa da muke kuma ba mu fita aiki ba. Zaka huta a gida, ka yi ayyukan gida, ka yi abubuwan duk da ba ka yi ba lokacin da kana zuwa aiki. To wa'innan ranaku muna jin daɗin su ni dai ina son su. Idan nazo na zauna na ina hutawa a cikinsu. Amma kowace rana tana da kyau kamar ranar Monday ranar da zamu je aiki. Bayan mun huta mun fita aiki a nishaɗantar muke fita saboda hutun da muka samu na weekend. To idan muka fita aiki muna yin komai cikin kuzari an samu an huta kwana biyu ba a fito ba. To muna jin daɗin ta ita ranar Monday saboda wannan hutawar da aka yi. Ranar Talata, Laraba, Alhamis duka muna jin daɗin ranakun saboda kowace rana tana da nata muhimmancin, sannan tana da ta ta fa'ida. Sannan akwai ranar ita Juma'a da nayi magana akan ta. Ita rana ce ta musamman mu a wajen mu. Rana ce ta musamman gaskiya saboda har tun muna yara idan ranar Juma'a zamuyi wanka mu sa sabon kaya kamar kayan mu da muka yi sallah dasu. To su muke sawa bayan mun sa zamu je muyi gaishe gaishe na 'yan uwa ka shiga gidan 'yan uwan ku kawai kaje ka gaishe su. Kaje duka wajejen ‘yan uwa da maƙota haka na kusa da ɗan na nesa ma dai haka. Ranar Juma'a muna zuwa mu gaishesu saboda haka wannan rana tun da muka taso da ƙuruciyan mu muka san cewa rana ce mai muhimmanci a wajen mu. Muna farin ciki a wannan rana kuma sannan aranar zamu je muyi sallar Juma'a. Bayan sallar Juma'a a yina cikin farin ciki da walwala da kayayyaki masu kyau na sallah su ake sakawa a ranar kayi saka ka yi farin ciki kaje gidan 'yan uwa kaje ziyara. Duka ranar Juma'a tana da kwai muhimmanci tana da fa'ida rana ce mai kyau. Ni dai ana wa babu ranar da tafi ranar Juma'a a mako. A cikin mako ranar Juma'a ita ce rana ta musamman da muka fi so. To sai kuma weekend da nace Asabar da Lahadi ita kuma wannan saboda hutu zamu huta. A maimakon fita aiki da mukeyi five working days to ranar Asabar da har Lahadi muna gida don haka ina jin daɗin ta suma ina hutawa a ciki. Zan huta in yi ayyuka abubuwan duk da ban yi ba lokacin da nake fita aiki a lokacin nake. Amma dai rana mafi kyau ita ce ranar Juma'a wato Friday kenan.

To. A watan May shine watan haihuwana. Watan May wata na biyar kenan a shekara to shine watan haihuwana. Haka wannan wata idan yazo ina cikin farin ciki ko yaushe ina murna idan lokacin ya zo. Koɗai bazan so ince za'a yanka cake ba to amma ina murna ina farin ciki ina addu'a Allah ya ƙaro min shekarun masu albarka. Amma wannan wata shine watan da aka haife ni don haka duka lokaci kamar wannan idan ya zo ina farin ciki. Sosai. Ina farin ciki ina yin addu'o'i akan cewa Allah ya ƙara mun lafiya, ƙara min shekaru masu albarka da arziki mai ɗorewa. Addu'o'i kala kala nake yi idan wannan lokaci ya zo saboda ina farin ciki da haka. Ina farin ciki sosai. Idan wannan lokacin ya farin ciki cewa kamar na ƙara shekara kenan. To ina yin murna da ƙarin shekara ko dai ba mu yanka cake ba amma dai mu kanyi farin ciki mu kanyi murna. Na shekarar da mun rasa kai. Alhamdulillah. Alhamdulillah, yi godiya wa Allah da ya kawo mu wannan lokaci. Kara maimata mana shekaru, misali suka zo kamar yadda. Shekara zai kasance, shekara ta ƙara ƙaruwa akan wacce kake da ita. To mashallah ina farin ciki sosai da wannan. Na yi wa Allah godiya. Ya ƙara wannan lokaci. Mashallah Allah na gode maka. Wannan lokaci ne mai kyau a wajen mu. Wata na haihuwa da ta zagayu. Wannan shine wata na, wato watan May. Na kan yi shirye shiryen farin ciki da zan yi in nununa nida kaina na kan ci farin cikin lokacin. Saboda shekara ta zagayo. Na ƙara shekara guda akwai wacce nake da ita sai kuma na yi addu'a Allah ya maimaita mun. Ya taimaimaita mun. Ya taimaimaita min lokacin. Abin yi farin ciki ka ƙara shekara akwai wacce kake da ita, lafiya da abin da za ka ci to sai ka yi fatan ƙarin lafiya, ƙarin shekaru masu albarka, ƙarin arziki. Addu'o'i dai masu yawa kala kala same a dalilin samun wannan shekaru da muka yi. Na ƙara shekara akwai wacce nake da ita to ina yin addu'o'i. Koɗai ban yi wannan ba ma ban yi wani celebration ba amma dai zan yi addu'a a kan Ubangiji Allah ya ƙara min lafiya da nisan kwana. To watan May shine.

Kwarai kuwa ina sanya tabarau saboda ni ma abociyar ma tabarau ce. Ko yaushe yana idona. Tabarau ai yana sa kyau, yana karawa mutum kyau, ya gilas ne gaskiya tabarau gilas ne sosai. Idan mutum ya zamo yana sa tabarau za ka ga ya zama kullum ya yi kyau. Yana karawa mutum kyau kuma yana, ya, gilas ne shi. Wani lokacin tabarau ma bama guda ɗaya gare ni ba ina da su saboda akwai medical gilas da nake amfani da shi. Um, gilas, medical gilas ɗin ma ba kala ɗaya ba ne. Akwai wanda nake amfani da shi wajen rubutu, akwai wanda nake amfani da shi a harkar waya. Sannan ina da gilas, normal gilas da nake fita da shi. In sa in zan tafi unguwa nakan sa mai kalan blue, nakan sa mai brown, haka nakan sa white mai haske. Akwai gilasai kala-kala da nake amfani da shi. Tabbas ni ma abociyar sa gilas ce ina sa gilas saboda gilas yana karawa mutum kyau, ya kara ma kwarjini. Duk inda ka shiga za ka ga kwalliyarka ta yi kyau. Indai kana sa gilas. Shi gilas yana da kyau, yana da kyau sosai. Gilas yana karawa mutum kyau, ya ƙarawa mutum gayu. Idan kana amfani da gilas shi abu ne mai kyau. Da ake amfani da shi. Don haka ni ina sa shi, ina sa gilas. Ina amfani da gilas koyaushe, koyaushe ma da shi a idona. Da shi nake amfani, da shi nake rayuwa. Duk inda zani da shi nake amfani. Sannan kuma ina amfani da reading gilas. Akwai kuma gilas da nake using da shi na kallon waya saboda hasken waya da yake affecting na ido. To ina using da gilas saboda kar yayi affecting din ido na. Amma ina sa gilas sosai fa. Ma abociyar sa gilas ce ne sosai nake using gilas. Ina using da shi sosai. Akwai su kala-kala. Akwai mai blue haka, gidansa idan haka ruwan, ruwan gilas din blue blue haka da kuma frame mai kyau. Sannan akwai, um, mai brown shi ma da nake using da shi. Wani ma za ka ga dark dark. Frame ɗinsa shi ma mai kyau saboda shi gilas yana karawa mutum, um, kyau. Idan yayi kwalliya kuma yana kara kyan kwalliya. Don haka ina amfani da gilas sosai. Ina using gilas na yi abubuwa da yawa kamar reading gilas din da nake using da shi da kuma na kallon waya da kuma normal gilas da nake fita da shi in zan je unguwa. Ina sa gilas, ina using da shi in zan fita unguwa. Yana fuskata. Asali ma wasu mutanen ba su sanni babu gilas ba. Ba su sanni koyaushe da shi suka sanni. Ba su sanni babu gilas ba. Don haka wasu daga cikinsu ma sukan min in kiyaye da mai gilas. Wasu haka suke in za su kwatanta ni sukan kwatanta ni da mai gilas. Amma wani wurin ne nake fita kamar, um, ban taɓa cire gilas ba kamar makaranta. A school ina using the gilas wasu ba su taɓa ganina ba gilas ba. Koyaushe da shi a fuskata. Idan reading gilas ne to a class ke nan idan kuma muka fito zan cire in saka normal gilas na yawo. Haka dai. To ina amfani da gilas ne. Ina sa gilas, ina sa tabarau sosai nake sa tabarau. Duk inda zan je da tabarau a idona saboda shi yana gyarawa mutum kwalliya, yana gyarawa mutum kwalliyarsa ya kuma.